Kinyi magana akan mura gaskiya, lokacin sanyi ne yawanci ake damuwa da mura ko hamatan. Wata kan ainihin lokacin hantsi, a lokacin ne yawanci mutane ce kan waɗansu kammara. Shi matsalar mara, muryar ka bai futowa sosai in kana magana. Yanda nake yi a lokacin da nake mura shine ina kokarin kar nayi magana sosai. Sannan ina shan abu mai zafi saboda muran ya tafi dawari. Sannan in dan hada da magunguna da zai sa kar naji zafin murar da nake yi da kuma maganin mura da zai sa shi ya tafi da wuri. So cikin kwana biyu ko uku haka sai ka ga muran ya ta fi ba tare da matsala sosai ba. Yanda nake yi kenan. Akwai kuma masu hada tafarnuwa da kananfari da lemon tsami sai su jika su sha. Susa a roba ya jiƙu sai su rinƙa sha. Shi ma yana amfani sosai gun kawar da mura sosai. Sai kuma mutum ya rinƙa sa kaya da zai kare mura daga shiga jikin shi. Shi ma yana da amfani sosai dan muran ya tafi kar sanyi ya shiga jikin mutum.

Eetu shii lamarin QR tin da naje makarantaa naasanyaa da’ake dubashi da kameeraa ai’a ke dubawa. Wanna ammasai kana da internet connection danyaa kaikaa site din da kakeson ka duubaa. Ai wannan abu mai sauqine yoo yanaa da sawqii in kanaa qoqarin baama mutane irinWhatsApp da Snapchat da Instagram haaka naaka ni yanaa sawqii. Umma za abiyaka kuudine zaka iya tura QR su PayPal da sawran irin abubuwanan duk ana ampani da QR dan aa a quick transactions. Sana, a yana da sauƙi in kana son abiya ka kuɗi ko zaka biya kuɗi in kaje kagama siyayya haka kana gama siyan zaka iya biya ko ayi scanning aturama kuɗi. Kar sanaa anaa ampaanii da QR ayii wassi irin transactions akaye da baasi kaasa ka password ba. Anaa login apps maatii QR iransa telegram in kanaa san kayi connecting tsakanin system din kanaa da waya kawai kayi linking app. Gaskiya kuma yafi sauki ankan ka zo kayi tasaa password ka yuujii wanan lalla.

Watan ci da farce gas kiyaban ci da farce daɗa, tin ina ƙarami, abin ƙyama ma yake bani. Saboda in ka lura da farce za ka ga akwai, ɗan datti abu ne kuma gaskiya ban sani irin abubuwannan balle kai anzo bacci baida kyau mutun na kama cuta. Kuma ni na san cewa suna tarin jiki ma ba'a nuna karfi suke da ba so ba na takinh irin hatsarin da zai sa inyi rashilla fiya sogaskiya. Tin ina ƙarami, bana cizan farce sannan kuma da na gace wa yana lala ta ma mutum farce, tin ya zo dai kyau, sai shi maya sa abin be shiga raina ba kwata kwa ta.

Eto, kirsan gaskiya kayan mana gargajiya in de ga kaska kaftani ne ba sai ka saka belt ba. Tun da shi mazaji ya cina. Amma tunran na makan saka trauza da jeans, trauza da t-shirt, in dai dandanya yi sakwasakwa kwankwazon ke nan dole sai an saka belt. Amma in dai ya zauna a kwankwaso cicu ba sai an yi walansa belt ba. Dan shima belt an yana ɗan da takwara a bijin mutum. Ya kasa kakkadi iska susen in kuma kaci abinci wani lokaci yana hana kakkadi sakat. Su kaskiya basu ba su masun sa belt. Umba dole bani ma umba dole babba sai saka belt. Amma tun da baƙi ba ni ke da ba dole sai ina yi ina sa belt. Nam hazuwo na kai lokacin da na daina saka trauzas saboda, saboda rashin belt ba wai babu bane ba amma saboda matse na biyu ce yi banjinta ɗin fawa sai sa na dande na saka wa duk trauzas ɗin na in ke da na baya dasu amma ya kamata in ƙara wasu trauzas ɗin sai in siya belt don arin kasa. Zan matse ya kamata in bari gayu.

To, alhamdulillah mana da wifi amma datan shine akwai shegen tsaɗa. Ɓin kana saka gida ta wallahi zai ɗan ringa ƙasa wuri amma ba'a nan. Chanchamba sai ka kashe bubu talatin ko ɗan sama da hakama ko wane wata. Gaskiya na ɗan da tsauri. Amma ari mashaAllah akwai agidanmu alhamdulillah. Yana da dadi. Sai wani lokaci babu network. Ka buƙa na kai gida ka ga sai ka haɗa ce nan da datan waya da wifi. Gaskiya yana akwai kes sosai. Amma ari akwai mun goda Allah.

Wataƙan ai nafi advertisement kenanko. To to. Kusa ance bas mafi kyau ne advertisement shi ne wanda aka fi damba wani bayan ka ne aiki ne kyau. So, alhamdulillah muna samu waɗanda suke kawo mana sababbin customers saboda ace gaba da aiki. In kuma kuna magana akan na TV da ake gani ne ko kuwa wanda ace saba ta social media, gaskiya ne irin waɗannan bayi sun daina gani galma gaɓa nan bashi bane tabbasina siya. Inde na gaya mun kyau sosai zanyi ba, in yi like in taba in ci gaba da harkar nan. In kuma kuna magana akan cewa ko muna saka nama a yikan ne don wasu su san mu jiri, mu kalla nyi ƙoƙari su X ɗinnan, TikTok, Instagram, Facebook da dai sauransu don mutane su gani mu ciɗi.

Tab. Ba duka ka dai ƙwari ni ke jin tsoro ba, amma akwai wa'yanda nike jin tsoronsu sosai. Kun ga kuɗin cizo? Laraba mara kuɗin cizo. Su ne ƙwari da za su ɓata munrai su maka cizo kaji zafi sosai. Wallahi ba su da daɗin harka, ga wuyan. Ko dai su dai shubu su shigo ma ka ɗaki. Ƙwari kuma da nijinjiyan da ba na su, su ne kyankyasai amma ba kowane irin kyankyaso ba. Ma su tashi, masu fifike, masu yin tashi. Halima ba su da daɗin harka. Suna samar wa mutum tsoro, kusan kamar tsoro babu kyau. Haramun, haramu.

Aɗa daki kenan na ko? Bas ya, shaara ɓura nan da na su ɓarin ɓaye shu kullum saboda ɗabta da tooro su. Ama hin da raayiwal take tafiya. Baqol wa'alaam kana san garin ka shaara kullum. Soose muka maidaashi baayon kwana uku uku shi ma muka ga cheewa la'a kaab matsala in aka ci gaba a haka. Shi aka maidaashi saati ɗaɗɗaya. To saati ɗaya ne ana kokari a aka ci mma goobi na saati ɗaya na in ya taru kuram yana hana mutum ya shaakin iska ni kyaw. To kunsan yana da jawu naaru kaɗan tsafta ana shaari su.

To ba haɗɗon yadda ake yin dangantakar daga ɗan kasuwanci ne kuma? Ai, ɗayan biyu ne ko kana da masu siyan kayanka ko babu? Mm, akwai to alhamdulillah ace gaba aka. Haka sai ka samu wayanda za su miƙa kan zuwa da wasu ka cika bada aiki. In kuma babu, sai ka je ka nema wanda za ka mi aiki. In ka samu mutum ɗaya ka mi aiki ya ji daɗi, zai haɗa ka da wani. Shima in ya haɗa ka da wani, shima wannan zai ƙara haɗa ka da wani. Har yadda ake gina ya ake kira a wannan ma? Customer base ke nan. Wata kan ainihin customominka su banƙasi daga mutum ɗaya faɗin mu wani. Amma, abin da zaka lura shi ne dole sai ka mana farkon nan aiki mai kyau ya ji daɗi. Kana samun na farkon nan in ka masa aiki mai kyau suka ji daɗi, na gaba kuma in sha Allahu bai zama abu mai sauƙi. Kawai dai ka tabbatar duka aikin da za ka rinƙa yi gama mutane yanar kyau. Sannan ya yi ka yi quality ɗin ko an zo an tambaye ka, ya aka yi? Sai ka ce ai ka zauna, ka yi aikin nan sosai. Ka ba da lokaci, ka ba da himma kafin ka zama.

Kai, ai ba magana amfa lan magana akan wani daidaitare aiki da rayuwa. Umba ka da kuɗi, mutumin da ke da kuɗi ne ke da izinin yanzu ya fara wannan lissafin. Amma umba ka da kuɗi ma'ana ka je ka yi ta neman kuɗiya sai ka samu. In ka gama samu kuɗi sai ka zo ka fara tunanin yadda za ka fara daidaita tsakanin rayuwa da aiki. In ka zo ka na ta hutu yanzu ba ka yi aiki ba, za ka yi wala nan gaba. Gwara ka yi wahala yanzu, nan gaba ka huta in an da yatti maka. Amma ka zo ka yi hutun jaƙi da kaya a kai, bai kamata ba. Wallahi ko da sakon ɗaya, su gwara ka zauna tukuru ka yi aiki, ka samu, ka jira kai ka. Ka kuma ajiye a nemi rayuwa sai yanzu gaskiya banɗona daidaita aiki kawai ne cike da mana. Wasu za su ce baikamata ba Ammwni, wanda yama aiki shi ne na biya gabata. Wa'inda na ga sun je suna ta wasa, a ƙali su siyi tawasa. Mu manyan ƙoƙari, magayan da za mu yi, mu tara, mu jina kaifet, ka kuma ajiye a nemi rayuwa.

To gaskiya tun da bani nake dafa abinci na ba, abin da akeyi agida mukeci, yadda muka gan shi haka zamuci. Amma dai, da in akasa sai mu ci. Duk dade banci in an saba a cikin abinci na ina tince su. Amma tun da kanshin na ciki, sai daf ya muka iya zamuci abincin a haka. Zai bari abincin da ke ciki amma dai cittan bazanci abaki naba. Amma abincin tun da sinadarin yabi, mun ciki kenan ai koba haka ba.

To tabarau indai ba na daji bane gaskiya babu sa'in wanda ke taimakawa gani Alhamdulillah babu da matsala ido. Amma aƙaba masu sa tabarau da muka sani, halla ba su lafiya suna mu kuma an leƙa ni mu daga rashin gani. Amma indai na gayu mun Masha Allahu muna sawa, irin tsire ba'an da dai sauransu kasani dole a yi gani Masha Allah Masha Allah. Aɗam fita aɗan da cewan kai ma ai ka san janna duniya jiki ba sai ka fito a ɗan ƙauye ba. Dan kusa kuma yana kariwa daga rana balle in ka fita irin ƙarfe shabiyu dinnan zuwa ƙarfe uku akwai matsala sosai. So irin lokacin da in za ka fita ya kamata kasa tabarau baƙi wanda zai ɗan kari ma rana. Amma akwai iko sai ka haɗa da face cap saboda lafiyar idonka.

Ƙa'ini in aka ce mun ana son a ranni, ina lede ta minti nawa zai kai ni gon. Sai in ƙara kaman minti goma a kai, don in isa, ba lokacin yayi lati ba sannan ba da wurwuri ba. Ba ma san bani a gamu kamar irin ba muda abun yi. Dan ka je da wurin nan sai a ganka kamar ba ka da warwarayuwada a ke iyali be. Amma in ka je ba da wuri ba ba ta halattu ba, sai a ce yau wannan ya san mahimmancin time, wataƙan ainihin lokaci ke nan, sannan kuma ya san yana da aikin yi dai kamar ta irinka yi. To, mutane gaza su ganka as, mutum mara abun yi ma. Amma wannan lokaci, sai mu je latif.

Ai inda yana mata mutum yaron garzuwa ko inda za ka rinƙa samu nishaɗi ne. To, in kuma ba ka da kuɗi, ta ina za ka samu nishaɗi Alhaji? To ka je ka nemi kuɗi malam, ka je ai ta hozal cigaba, Allah ya buɗa ma. Amma dai, in na gajinta zaman gida na da ma'ana, na gajicewa kuma ba abin da ake yi. Na yaɗa tashe an je, shago abokina ɗan zana mun labari da shi. Wani lokaci kuma mu je filin kwallo. Haka ne. In kuma aka yi ɗan wata kan, ai nafi abin hannun, sai adan je adan siya abin marmari da sauransu, ɗan kammala zaman. Ba gidaji.

Etu gaskiya abin da zai sa in yi, in ɗauki wannan zaɓin in zauna kusa da window shine an amce karra biyu. Eh, abin da zai sa in zauna kusa da window ke nan, watakil tara. Amma in ba haka ba, aske na fi son dama in da in zauna inji gadi sosai don in iya aikin da ke gaba na.

Wato tinda daga gida nake aiki. Ina son in zo in saka tiles a ɗakina. Inna gama saka tiles, in canza window. Inna canza window, in sa AC. Inna sa AC, in je in siyo irin kujeran nan da ake zama mutum yayi balance sosai da zaka iya kai kamar awa biyar, shida haka ba ka ji jikin ka ya fara tsami ba. Don mutum ya zauna yayi aiki tuƙuru. Kun san yakamata in ba haka ba gaskiya akwai wahala zama. Balle buɗewa da irin aikin da muke yi. To gaskiya yakamata in siya irin tebur ɗin nan da kujeran nan da watan ainihin gun daura abubuwa don mutum yayi aiki tuƙuru.

Gaskiya, na dade banyi kokarin koyan wani yare ba. Amma ina son in zo in koya watan Faransa da Nufe, da kuma ya sunan yaren nan Yarbanci, sai Igbo, sai kuma Larabci. Yaren dana ke son in koya kenan tunda kunsan ni ɗan Africa ne, sannan yaren da ake amfani da shi sosai daga ƙasan da nake shi ne waɗannan guda uku. Sai kuma Turanci tun da mun iyi shi, alhamdulillahi. Sai Larabci, sai Faransa. Sune in ka je ko ina a duniya nan, za ka iya kai magana da mutane. Amma akwai yaren da suke da wahala haka naji don ance, da Iran sun, da Russia, da Germany, sai Spanish. An ce Spanish bai ma da wani wahala, amma in na samu iko, zan koya har da Spanish. Saboda in yi expanding, in bunƙasa wa takan aini hin shi, iya yaren da na sani.

To ai, kun san cewan mutum ba wai, doddo ba ne ko bishiya da zai ci abu ɗaya kawai, ki ce su. Abin da zai saka zaɓi abu daban shine yanayin da ake ciki. Kun ga an ana sanyi, ba na ma kun mafan tashewa nike, saboda zai iya sa jikinka ka fara mura da sauransu. Amma in ana zafi ne, gaskiya na fi sa sakafanka na ƙuri ta, rinka gudu. Dan in ji daɗi in zauna lafiya lau. Amma in ana zaune cikin yanayin da ba zafi ba sanyi bane, sai in sa shi a tsakiya kawai, a ci gaba da rayuwa haka.

Atoh ai, yanda na faɗa kaman a baya, abin da zai sa ka tuna abu shine in wani abu da ya yi da zai tuno maka da abin da ya faru can baya shine zai sa ka tuna abu. In kana jin daɗi ne, za ka tuna abin da ke faranta ma rai da ya faru a baya ne. In kuma ranka na cikin baƙin ciki ne, cikin ƙunci, za ka tuna abin da ya taɓa ɓata ma rai ne a can baya. Amma to in dai ina cikin farin ciki ne, gaskiya abin da nake tunawa shi ne ran da babanmu ya ɗauke ni da ƙannena mu ka je gun nishaɗi haka, wa takan ainihim centre na yara wurin yara da ake su lilo da sauransu da cin abinci haka. Amma gaskiya in ba na cikin nishaɗi ne in rai na ya ɓaci na kan tuna lokacin da aka dake ni da ina yaro. Ko ko lokacin da ban da lafiya da ina yaro kungane.

Alare gaskiya bana motsa jiki saboda ban san amfanin shi ba. Akwai lokacin kuma da na ɗan motsa jiki a baya. Lokacin ina zuwa makaranta, so ina ɗan motsa jiki a lokacin. Amma da na gama sai na zo na daina. Amma yanzu tun da na gane cewa yana da amfani, ba kinyar in ɗan motsa jiki kullum ɗinnan. Gaskiya na ƙara maido dashi cikin rayuwana saboda inganta yanayin rayuwa. In ba a zaman tun bisa biyu ya lalace kafin ya kai arba'in. Kuma in ba kin ya gama lalacewa, jikin shi duk karɓe. Da zai yi tawala, kenan hayye mutu. Mai kamata kuma haramun ne. Amma kana motsa jikina, in ka kai hamsin ma sai ka kai jikinka ƙarfi kamar mata shi. Sana kuma ba za ka jira sai ka kai lokacin ba kafin ka fara yi. Ya kamata ka fara yin tun yanzu saboda ka gina abin ya zama jikinka. Ya zama abin da kakeyi kullum. Ya zama jikin irin ya ake kiran abun nan yanayin ka ko ince irin ya sunan abin nan ya ake kiranshi. Ya zama cewa ka saba da shi. Yauwa ya bi jiki. Alhamdulillah.

Eh to in ba ka harsashen rayuwan ka, za ka yi ta rayuwa ne kamar dabba. Wai dai ko dabbobi ma ai sassan lokacin da ya kamata su huta. Kaga in ba ka harsashen rayuwan ka, za ka ma zama kama fi su rashin amfanin ke nan. Gaskiya. Kusan da kuma inda technology ta zo yanzu, muna akwai wannan daban-daban na waya da za ka iya sa ya tuna ma ce wa lokaci yayi. To gaskiya mun sake irin sa wayoyinmu saboda musam me ya kamata ni a wani lokaci. Dan rayuwa ta ɗan kuma sauƙi a haka in ba zaba za ka yi ta wurwure da tafke cikin duhu. Yauwa.

Gaskiya yayi, alhamdulillah mun samu nasarori da yawa wajen aikin da muke yi. Dan da, ban ma da sana'an da nake yi, da zai iya yabani wani kudi. Amma tunda kakanmu, mutum ne mai harsashen nesa sosai. Allah yate make shi, ya bashi wannan baiwa, sai ya syan mana mashin da ake yin aiki na kaya. Sai muka koyi aikin, muka koyi yadda ake zanen ta jikin na'urar kwamfuta. To yanzu, tanan in masha Allah muke samu, muna samun aiki. To kunga da a dace kakanmu bai yi wannan na farkon ba, ya siya mashin ɗinnan tun farko. Bai siya na'urar nan ba, da bamu san ya rayuwan zai kasance ba, ta ina zamu rinƙa samun kuɗi. Da kila mu ma yanzu ana kiranmu, masu zaman banza, wa'yaz binne ma ki. Wannan bai kamata ba ma. Toh amma masha Allah, muna da abun yi, alhamdulillah.

To, aimatin ma zai samu lafali ɗaya ba ko abin nan ke gani ce nan, ba lakka samun kala na labule guda ɗaya ba. Yaka ma ta kasa mu inda Kanada wa takan aini fim yana yin da daga iya kasa mun kaloli daban-daban. Haka ma ta kaɗa kaɗan haɗa da kore da baki. In ja, sai ka ga duk wani irin kujeru ne da tsawaron nan ke ɗajinka sai kasa sinima ce. Amma ba ka ba sai a ganka basu bagi ɗajan mutum. To amma yanzu dai yana jin da ake ciki shi ya je samu san wani irin labulayya za a saka a ɗaki. Yanzu dai mun saka wani ɗan kalan salbana a ɗaki, ɗan yayima cikin da irin ɗan sanyin da ke shigowa. Kusan season ma yana da kala. Haka ake bi. Don kada in mutane sunzo gidan ka su ce wannan bai ma san me yake ba. To, fungane.

A yanzu aka takalma guda biyar nike da, amma wa illa nike sakawa yanzu guda uku ne. Saboda sun fi ɗaya sha'ani. Sauran ina sa sune kawai. In akwai wani muhimman abun da zan yi, tun da wa ko wane takalmi ake sa ana fita da shi ba, balle in za ka yi gun baƙunta. Indai ina guda ne takalmi tsohuwa ne amfani da, amma in zan fita gaskiya ina ɗauko wa illan sabbin takalma mun saka. Ya kamata ma inje in ƙaro wasu don in bunƙasa wayanada zan iya zaba daga ciki.

Hawa, ai gaishe da mutane ba wahala yake da ba. Abin da ke da wahala shine abin da za ki ce daga baya, mm-mm, game gaisuwa. Tun da yawanci da lokacin ranar muke amfani da wani gaisuwa, shi yake daidaita me za a faɗa. Inda safa ne, muce ina kwana? Da rana kuma zuwa dare haka ina wuni? Shi yana, ai, baiɗa wani wahala wanzan bawan da za ka faɗa.

Inde da zafi ai da ɗan wuya amma in kana da ɗan na'urar fanka haka da kuma ya kasance akwai wutan lantarki, ba zai yi wahala ba da kama yi bacci. Ayaba da daɗi sosai. Matsalar shine in ba bu wuta, wallahi ka shiga uku, ka yi zufa, ka yi zufa, ka jiƙa gadon, ka jaɓa, jagab ka kasa komawa bacci. Akwai lamari ne mai ban mamaki da ta kai ci amma mun gode Allah.

Abu mai sauƙi ce ma iya hawan keke ba? Kafin dai mu ka koya ne akwai ɗan wuya, tun daga akwai tsoro, ka faɗi ka ji ciwo. Amma kana koya a yi, zai zama abin mai sauƙi ne daga nan kuma. An ce duk wanda ya iya hawan keke zai iya hawa mashin. Sannan ya tuka motu na yadda, kuma haka ne saboda kodan karen bani in ka gama iya keke, za ka iya hawa sauran. Keken shi ne mai wahala, kana yana koyon shi to mashAllah ko mi zai yiwu huɗuɗu.

Jaka koku ya ta'a, gaskiya baku yi. Ya zan faɗa abin nan ba? Baku sani. Wannan ɗaya ka ma taɓa, ɗan indication ba wanda zai nuna me kuke nufi aka yi. Amma in dai jakane ina da wata kore haka, da nike amfani da in saka laptop, ina, in je in da zance. Amma in jaƙi ne, ban da jaƙi gaskiya.

Gaskiya duk tun danafara aiki ban, ban taɓa aiki illa ake saka uniform ba. Alhamdulillah shi, da inda na yi aiki wani sana'a ne ba wai yi kamfani ba, wanda akwai yanayin da ake saka kaya. So kayan da na ke da kawai ne ke sawa da inda na ke aiki. Amma in muka samu illa ake aiki da ake sa uniform, ya maka iya dole mu saka. Waje duk da haka doka ta ce. Kasan bin doka na da kyau.

Yanzu tunda ba wai ina aiki a inda akwai wani doka bane na lokacin zuwa ko ko lokacin tashi. Babu wani maganan horo. Inna yi aiki ne zan samu kuɗi in ban yi ba kuma in zauna da rashin kuɗi. Kun ga? Da kaina zan zo inma kaina horo kenan idan ya kasance zan samu kuɗin kashewa. Amma lokacin da ake aiki a wajen mutane da ba kaina ba gashin kaina nake shi ba, akwai gaskiya horo in bak zo da wuriɓa. In ka zo latti so uku, za a cire maka ɗari biyar. In kuma ka lalata min mutane kayan aikinsu, za ka biya kuɗin kayan da ka lalata, sai kayan da ya lalace a ba ka ka tafi da shi gida, a karshen wata daga cikin albashin ka za a cire kuɗin. Amma dai, maganan horon rashin zuwa babu wannan saboda rana kun da ka zo kai aiki ne ake biyan ka. Ba wai akwai standard, ba wai akwai albashi bane da ake biya. Wages kawai ake biyan ka. Sannan in ka gama aiki na kwanakin da kayi aiki shine ake biya.

Yawanci abubuwan danake siya gaskiya ba wani yawa suke da ba. Irin dande abin sha ne na karin kumallo sai kuma abin ɗan marmari irin su maltina suke nan. Dande kayan ciye-ciye da ba za a rasa ba in mutum na ɗanjin kwaɗayi.

Kunsan tsabta ginshikin jiki kenam kuma a addinance ma yana da kyau sosai. To tun da farce na ba wai suna fitowa bane da wuri ko kuma lati bayan sati biyu nike zuwa in yanka farce. Kuma na gaya ta har ka kullum kacin sai in je inyi ringa farcen saboda mutum ya zo na cikin tsabta. Kakkazama ma ƙazami.

Tafarnuwa in dai ba an sa shi a abin cibane gaskiya ban ɗauka in ci haka kawai. Amma lokacin da nake yaro an ti lasta mana a lokacin marinƙa tauna tafarnuwa, damba ma a cikin ruwa a ke sa shi baya juƙu, tauna shi za ka yi da sassafe Ka fun kama nema abin cin ci, lokacin nan gas kiya mun ƙi jininshi shi amma ya ka'iya dole ka bi doka. Amma yanzu gas kiya ban ban cin tafarnuwa saboda wai ina son in ci kawai a'a in de an sa a abin ci to mashallah in ba a sa ba kuma mashallah.

Mariya ai, abin da zaka yi ya kaura rabawa ne ko ka sassauta shi ko ba ga ba. Sanin kuma yana yin da wanda ka ce magana ne zai kasance yadda Mariyan zai fito. Ko in kuna ɗan haya ne, yani mutum dole ka dan ɗaga mariyan ka. Saboda dai san cewa kai ma fa ba ka karamin mutumi bane, kaɗan buɗe ido ka zare ido. Ama in dai kuna labari ne na nishaɗiya da me amfanin daga mariya da daga zare ido sai ka sassauta Mariya saboda ajika, aga ne ko ba haka ba.

A'a ba abu mai sauƙi kenan ba. A daren ba zan iya ce na iya jefa ba, amma dai yanzu mashallah hallan ta na da ƙarfi. Sai godiya. Da in na yi jefa, dai iya ya kai zai wuce mawon mita ɗari in na da ye sosai. Wataƙan ainushin fadin a ce kaman gida ce nan, anan in da liki zai wuce nan ma. Inma an ci sa'ad iya ya kai mita ɗari biyu, in na yi ƙashin taɓin ƙara ƙarfi. Sai godiya.

Ehh toh alhamdulillahi zamu iyya ba da rahoto. Tinda ayii nayii karance mass com na ay da naje university mun shiga studio mun bada rahoto a gidan jarida. Babu abun da banyi ba kawai dai TV show ne bamaa hada ba amma mun shiga gidan radiyo. Eh, mun yi newspaper. Duk mun yi su masha Allahu akwai experience. Zamu iya yinsu. Shi ma na gidan television in aka samu iiko zaa asanyan da za ayayisu. Zamu iya mu rubuta sharadin yan da shirin da zaa ayi ya kasanche. Masha Allahu mun karantu.

Me kina abinci ko kuɗi? To a yanzu be tuni naba wai ina da arziki ba ne sosai. Iyaye na kawai nike na mu da ɗan tura masu ɗan abun da ya samu. Sai kuma ƙanne na, wai na in ƙani an yi rana wai na damu zagassu gare ba sosai. To ɗan dai ta samu da yawa, akantuna da su bi. Amma iyaye na ne na bi na damu da sosai. Kuma abinci ne, gaskiya ba na yi amm yakamata inzo fara. Ko ɗaɗa abun da ya samu ki tura, asamu a cika bada harkan gida. Eh ɗan a talafa ma juna rayuwa ta cigaba da tafiya.

Gastiya yana yin da danake cikin shi ne ci. Zaɓon mezran ciko, abin nan bisa irin ɗan tattauna ba a bin ci ba. In ina ɗan da kuɗi sosai, sai a ɗan le ɗan irin inda ake saida su boga da pizza shawarma da dai abubuwa haka. In kuma ban da kuɗi sosai, da ban da zan ba ma family, sai in ɗan je in siya ɗan daren haka in ɗan raja zaɓi. In kuma rashon kuɗin ta taimako ra, sai a koma wara da suwai na rogo tun da ba tsada yake daba ɗari biyar dubu ɗaya ishe ka ka ɗauku chan zaɓi. A ɗan motsa baƙi sannan a kore kwaɗayi. Kun ga? Duk yadda takama a gaza a bi ta. In aka yi kuɗi dai ba, sai a je babban. In kuma kuɗi ta fara kaɗa, sai a rage. In ta yi ƙasa complete, sai a je ƙasa complete. In kuma babu complete, ba ku sisi. To, sai a yi tasharwa, a yi tasalati daga nan kuma har allah ya azurta.

Gaskiya ni ba ma abocin son hotuna bane. Indai ba wai dole bane ba wai ina ɗaukan hotuna bane ba. In ba wai ina son inga yanda fuska yake cike bane. Indai ta kama ya zama dole sai an ɗau hoto za a ɗauka. Amma in ba dole ba, kawai a share a cigaba da rayuwa a yanda take. Sai godiya.

Eh to gaskiya, ina raba ni ka ga wasu inda za a yi maganan gaskiya. Dan su saboda wani nace nahaka da guga bani na ke yin su ba. Dan in na ce zan yi su, ba zan samu lokaci ba zan yi aikin da ke kan gabana ba. Su gaskiya bani na ke yin su ba da ba na ke yi aman sai na biya. Wani aiki kuma na ke rabawa. Kare irin su ɗinki, ɗinki ai dole, dole ka ba wa sussumat in ka ba wa ka iya bani. Sai sa a ke neman kuɗi dan in da kai ka gaza wane sai ya zo sai ya maka. Dan ka biya shi, ya ƙarane. Wai in da kuma kai ka iya sai ka yi aiki sai ajiye ka ai haka rayuwan take. Haka kuma ace gudanar da rayuwa da sana'a ba? Yes.

Kaman yadda na faɗa muku gaskiya kujera na yanzu, beda dadin zama na ma bar kujeran complete na koma ina aiki daga kan gado dan ya fi daɗin zama. Ina son in chanza in siya kujera wanda in na zauna zan yi kamar awa shida, bakwai. Ban ji jikina ya fara yin tsami ba. Dan zai fi aikin da nike yi sai daga zaune ake iya yin shi. Insha Allahu su daga gaskiya kujera na ba ɗadin zama.

To tun da shekaruna ba wai sun ja ba ne, har yanzu yaro ne ni a gaban mutane da yawa. Ba wai ina da fashi ba ne amma in a ce wa in da muka girma tare da su suka zo ɗakina har kai suke zuwa ba wai sai sun buɗe tawo mun gudu bakafa su zo su same ni. Ba kuɗi nake da ba balle in ce sai an jira na a waje kafin abu wasu matakai kafin a zo a gani. Amma muna ƙoƙarin mu sa mu kuɗin da dole sai an bi dokoki kafin a ma zo a gani. Ka gane ba kuwa ya kamata ya riƙa ganin ka kullum ba ka samu masu taimako da sai sun tantance wanda zai ma zo ya gan ka irin kuɗin da ya kamata ka nema ke nan. Don in kuwa ke iya zuwa ganin ka gaskiya ya kamata ka nema kuɗi tukuru. Amma yanzu a ce wa in da muka je makaranta da su za su zo ganina, za su faɗa mun cewan OK muna nan za mu kawo maka ziyara su sai in san yadda zan yanɗan samu abin da in sun zo za su ɗan ci su ɗan sha sannan a babban falo zan haɗu da su inda ake ɗan zama da family kenan, yauwa a irin nan zan gansu.

Ta wannan gaskiya tambaya ne mai muhimmanci, dan ko yanzu haka wayana na hannuna, ina duba iya adadin lokacin da nake amfani da wayana gaskiya. Ya mafu iya lokacin da nake bacci ma yawa, saboda komi ta waya nake yi. Ta nan nake aika sako, ta nan nake ansan kuɗi, ta nan nake dan abubuwa, dan nishaɗiya ka, dan karatu, dan kallace-kallace, da ganin abin da ke faruwa a duniya, duk ta ga nan ne. Ka sanya zuwa yan nan ya zama kamar kurkutu a gabarmu, kowa na nan da shi. Da ni, da ka ga masu wayan ba su da yawa, amma yanzu wayoyin sun riga da sun yawa, da sun ma zama ruwan dare in ba a yi a hankali ba zai lalata al'umma. Amma dai, in aka ce kuma hadin na amfani da shi za a kashe ma mutane da yawa hanyar samun kuɗi, ka ga bai zai yiwu ba. To shi ya sa ya kamata a daidaita yadda ake amfani da shi ne, ya kasance ga lokacin hutawa, da baza ka kalli na'ura ba, saboda suna ma iya kashe ma mutum ido. Ka be kama taɓa kuwa? Amma dai gaskiya ina amfani da wayar sosai. Ba kaɗan ba.

Tun da, ni ma mata shine kaina haka, ba wai ina da iyali bane. Kuɗin da-- ba wai kuma ana bani kuɗi a gida bane ba. So gaskiya ban san nawa nake, wallah ba amma lokacin da nake makaranta, tun da lokacin abubuwa ba su tashi ba kamar yanzu, ana bani ɗari uku ne, naira ɗari biyu in yi mota da shi zuwa da dawowa, naira ɗari kuma in nema abin da zan ci a makaranta dukka in ji yunwa, an zo in fara rashin lafiya. Yanzu kuma da abubuwa suka tashi gaskiya in na samu yara, zaran ƙaba suka main ki ma ne. Ɗari biyar kullum in tafi ba wai in zan ajiye su a makarantarki na amma in ba wai zan ajiye su a makaranta bane da kaina. In ɗauko su kuma, kuɗin zai kai ƙila dubu ɗaya ko fiye da haka kina amma saboda kusan yan da rayuwa yayi tsauri yanzu ko me ko wane motsi ɗaya tsada yake da.

Gaskiya muna da bokitai da yawa da yawa, amma in bai maganan bokitai da ake amfani da su ne wajen gudanar da rayuwan yau da kullum, guda biyu ne ko uku. Ɗaya ake yana kicin, ɗaya yana bayi, ɗayan ma yana bayi. Tunda bayi biyu uku muke da sorry zai kasance kaman bokitai, sunkai biyar ko fiye da aka maƙe na guda ɗaya a bayi, guda uku ce na a bayi. Sai guda yana biyu a kicin, saboda a riƙa gudanar da rayuwan yau da kullum.

A gasikiya kallan faduwarraanaa na dada'i. Dan kana ganu ikon allah Alookachiin dan kajajjada jeddade iimaanin dake zuchiyarka So gasikiya inaa san kallan faduwar warrana, amma tunda ba wayai ina da lokachi bane Sosai ba kullin nake mazuwa sai inm baliin. Satiittika ban kalli faduwar warraanaa ba 'ama duk inna samu. Lookachi haka lookachi zuwaa lookachi sai in dan fita inkalla, indan bawa idona abingani Ban dayi mamaki kadan Yaaka maata kowama ya dan ringa kallan faduwar warraana haka. In kanaa da aban dan isha kuma zai ma bun gajiya da lokachi Tayi kana maamaki kalaa sip daya biyu haka.

To gaskiya akwai fure da yawa da yawa. Kunsan akwai slabanda, ban san sunan shi da Hausa ba gaskiya, amma dai zaka ji ƙashin sa da daɗi sosai. Akwai kuma fure da gaskiya basu da daɗin wannan ji, saboda suna da wari da mutane basu so haka. To irin wa ƴannan ban ma kallon su, amma kaga irin su rose duk da dai ba wai ina ba yarinyar mutane bane ba masoyi bane ni ba. Amma dai ina son lavinda ƙamshin shi nada daɗi sosai.

Kai ai gwara zama a kan kujera. Dan gaskiya, in mutum ya ce zai zauna a kan tabarma, tuwawun sa za su bashi bayani. Da ƙyar za ka tashi, za ka ji duk kayi, laushi kafin ka tashi, ka ga kuma ba daɗi, ba daɗi. Amma a gaba ina gasu su zauna su yi awowi, ba su damu ba. Ladi a launi kenzo, amman gaskiya ba daya daga cikinsu bane ba.

Eh, kun san albasa ma ai iri iri ne. In ina yanka albasa ne yaji sosai, basu ya dole ƙwallaye ɗin zuba daga idonka. Amma akwai in dai albasa ne da bai da yaji sosai, alhamdu lillahi ba sai ma ka yi wuƙa ba a lokacin. Tun da bazai sare shaki ka ba har sai ka yi wuƙa.

Gaskiya duk ba wai ina ɗa zaɓi ba ne duk wanda ke nan nake amfani da, amma dai gaskiya na fi son baƙi ma wani lokaci akan Shi wato ruwan bula. Dan an ɗan fi ganin shi, ya ɗan fi fito da rubutu akan farin takadda.

Ka! Gaskiya ina lam, amma ina ma umma'tina. Dan waƙa yana sa mutum ya. Zuciyar shi a rinƙe, tashi yana bugawa sosai. Ka je wani lokaci ma kana ƙoƙarin cire shi daga kanka, amma ka ƙasa cire shi, yazo ya ɗan hana ta ma abin da kake son ka yi. Kana son ka ɗanye wasu tunani masu zafi ka ƙasa, ya gama ta iso gidan amma ina yi.

Eh, sosai ma kuwa. Ina nan da jadawali na yadda rana naki ya kamata yin ƙatafiya. Kasan wani lokaci, in ba wai kana nan da abin da ya kamata ki yi ba ne, sai ka ga lokaci ya tafi kafin ka sani ya faru. To, ya kamata mutum ya zo ya maɗa ringa, ƙara abu yana rage wa cikin jadawalin shi, na rayuwan yau da kullum.

Yadda aikina yake, na faɗa muku cewan wanzu zane nake yi na kaya already. So in na gama aiki, akan abun da aka turo mun ne kawai, ya zance, maimaita shi ake yi ba wai yi sabon ƙirƙiraɓa ne ba. So in na gama aikina, sai in tuba in ga sun yi taici, sun yi kala in basu yi ba, a gyara insa, bai bai baiyi. In kuma na ga ya yi dai dai, sai na miƙa ma mutane ayyukansu saboda su ma su miƙa mun na waƙoɗin.

To, ai mu ka san yanda babana ke cewa, zaki da maiƙo shi ya kawo mu birni, to gaskiya banda wani zaɓi cikinsu, du wanda ya samu muke yi amfani da a lokacin. In na ma ne sai a ci, in kuma ɗan wata kan a yi shi, in sha ne haka sai a sha. Masha Allah. Amma dai in ce ma ga wanda na fi so gaskiya banda wani zaɓi a raina a yanzu haka.

Eh Tol, gaskiya kafin in ba da ra'ayina akan wannan abu, sai na tabbatar na san cewan da abin da ke faruwa sosai akan abin da ya faru. Dan ba na son in shiga sharo babu shano amma indai abin da na sanine to ka tabbatar cewa zan ba da nawa wa gudummawar har sai an ce ya yi, saboda ina da son zaciwa.

Eh to kun san cewan Kaman a turance, yanda ake da wata guda goma sha biyu, haka muke dasu ma wata guda goma sha biyun. To ni dai Allah yasa an haife ni a March, March ba? Eh, lokacin da aka haife ni kenan. Wata mai dadi ba? Akwai kuɗi, akwai rana, akwai ni'ima wallahi, ko ni ba na.

Eh to, eh, kamar yadda na ce, an haife ni a March. Na ɗan fi son lokutan dan zafi zafin nan. Gaskiya lokacin ruwa ba burgeni yake sosai ba. So na fi son. Irin daga January zuwa Afrilu. Kafin lokacin ruwa ya shigo kenan ba! Yauwa. Dan sanyi yana hargitsa ni.

Gaskiya ba wai ina amfani da talabijin bane ba sosai, kuma ba wai ina kallon jarida ba ni don in ga me ke faruwa a duniya. Ta social media ne muke sanin me ya faru da wane ne da yaya. Sannan kuma kafin wasu su ma sani, mu mun sani saboda mu mana kan X ne. Kasan duk abin da ya faru a nan take fara fashewa kafin ta ma iso wasu wuraren. To gaskiya muna kan labarai sosai, muna sanin me ke faruwa.

To gaskiya, niyan da nike bi Shi ne? Ba a, abin da nikeyi, inba abin da aka mun a gida ba. Ba wai futa nike ba. An ɗan je wani ɗan restaurant haka, an je in ci abinci ko in tara mutane. Mazo, mazo muyi biki ah ni bansan hayaniya sosai. Amma duk abin da na gani sai mu gode ma Allah, mu ci gaba da Rayuwa, ba wai ina son celebrating ranan haihuwan bana.

Eh To gaskiya yanzu a haka. In ba aiki muke ba, na fi son in kwanta in ɗan huta. Yahu baɗaɗɗi. Amma in dai ina aiki ne, nakan zauna in yi, in sa himma don in ga cewa na fitar da abin da ya kamata. Amma a wasu lokutan, na fi son na miƙa jikina in ɗan motsa jini.

A'a, ayanzu dai ahaka ba Mu da wani dabba haka. A dade muna da kare guda ɗaya mai suna Jack amma tun da ya mutu gaskiya bamu ajiye wani dabba ba don mutuwan shi ya ɗan samu juyayi a lokacin. Kasan bamu San kuma muzo muƙara wani dabban yazo mu kasa lura da shi ya mutu mu zo muƙara wani juyayi kasan rayuwa. Rai ba daɗi in ya tafi.

Eh, eh, eh, eh, eh, haba! Muna son karanta littattafai ba kaɗan ba, tabɗi jam. To ai ni, in ba ma aiki na keba, abin da nake yi ke nan. Saboda na samu wani na'ura da ke karanta mun ma ba ma sai na yi wahalan karantawa da kai na ba, wato e-poor. In ka san me nike magana a kai, ba san sunan shi da Hausa ba. To ko aiki nake ma yi, na kan sa takarɗa kawai ya yi ta karanta kanshi ni ina abin da ke gaba na. Saboda rani ba ya cika bada, Allah in na ce zan zauna ina aiki ne ba wai ina jin abu bane ba. Gaskiya ina ji, zan shiga wani hali haka. Amma in ina ɗan jin littafin nan, ya ɗauko bani nishaɗi dan ni ba mawa kallo nike sosai ba. To littafin nan, ta nan ne nike zan hutawa.

Eh gaskiya ni ba wai ma'aɓo ce san kira bane ba, amma in an kira ni akan aiki dole in ɗauka inji me ake so ahiɗi mun. Yawanci kuma masu kira na ma su ma sun ma gane cewan ba wai ina son an san kira bane ba, su ba su kira rasu sai idan bawai za su ce mun sun turo mun wani aiki da suke so dawuri bane ba ko kuma sun tura mun kuɗi. Amma a kaba ba wai wani kira nake ba. Ga abin da zasku faɗa mun sun fi faɗan mun ta social media. Dan ko yaushe na zo, zan zo in ga saƙon da suka bani.

Eh, a da gaskiya lokacin da wayoyi ba su da ma'adana mai nauyi. A kan abin ma'adana ake ajiyewa wata kan ainifin memory card ko flash. Amma yanzu da wayoyi suka ƙara bunƙasa gun ma'adanan su, hotuna na yawanci suna kan waya ne. In kuma akwai hoton da ba na son in ɓatar da su, gaskiya nakan ajiye su a kan watakan ainifin cloud kenan, online kenan. Darin lokacin da nake buƙata su sai in duba. In kuma ina amfani da abin matuƙa wata kai ina nan da wata storage sticks dan nake ajiye abubuwa masu amfani sufan.

Eh, kamar yadda na faɗa muku, daga gida nake aiki, wato freelance sanane amma a lokacin da nake zuwa aiki, akwai inda da ƙarfe tara suke tsammani na, so nakan isa, nakan tabbatar na isa kafin tara don in fara aiki akan lokaci. Akwai inda kuma na yi aiki wani lokaci goma ma nake zuwa, so, ba wai suna da wani tsauri ba ne wutar fattarwa da cewa ka zo da wuri. So nakan ɗan gama abubuwan da nake so in yi kafin ta buga aikin. Amma yanzu, tun daga kai na nake ma aiki, kawai duk lokacin da na tashi ne. Amma wai ina da ayyukan da zanyi bane ba da ake so da wuri, kawai sai na shirya tashi nake tashi.

Insha Allahu kuwa muna shan ruwa mai sanyi. Ai balle lokacin zafi, ruwa mai sanyi na da daɗin sha a lokacin gaskiya. Amma dai in lokacin sanyi ne gaskiya, nakan ɗan yanke shan ruwan sanyi nan, saboda yakan janyo mura da wasu rashin lafiya haka. A lokacin mukan nemo abu mai ɗan dumi ko zafi, muyi ta sha saboda jikin ya kasance yana da ɗan zafi ji.

Eh to. Ni ba wai ina da wani ra'ayi bane akan mai a da. Amma yanzu na fi son amfani da Vaseline. Dan yana da ɗaɗi sosai in ka sa a jiki ba za ka yi fari da wuriba sannan jikinka zaiyi ta laushine mitsta. Ka gane da lokaci jikinka zai takara laushi. Karka na jan ni, so gaskiya Vaseline mai ne mai kyau sosai.

Eh, bawai ban, ban, ban zuwa kasuwa gaskiya. Kasuwa na waya nane, da kuma na'urar kwamfuta na. Daga nan nake ayyukana sai in aika ma kwastomomi na, sai su tura man kuɗina ta waya su kuma.

Eh gaskiya ba wai ina da wani lokaci na musamman bane da nake a cewa saboda charging waya kawai in waya na yana gaya fara ƙasa nine nake jona shi ta jikin na'urar kwamfiyuta na. Amma nakan tabbatar cewan na gama naɗan charging wayan yayi ƙasa. Ɗan in jona shi da daddare in barshi a jikin caji har zuwa safiya sai in cire shi a fara wata sabuwar rana da ganan amma in yana cike da daddare kafin in kwanta, bazan jona shi jikin caji ba kenan dan kai ya lalata min batirin waya.

Eh gaskiya ina tashi daga bacci, zan yi ƙoƙari in yi ma abin da zan karya. Bayan na karya, sai in fara in duba ayyukan da aka aiko mun dazanyi a ranan In babu, sai in ci gaba da karatu da ke gabana. In kuma akwai ayyuka, inna gama cin abinci sai in fara yin su. In kuma babu ayyukan, inna jira zuwa sha ɗaya, damin ti sha ɗaya sai in ɗan motsa jini kafin in fara ayyukan da zan yi a ranan.

Eh to gaskiya tunda ba wai ina miƙa ma wani report bane akan abubuwan da nayi, ba wai ina ajiye, ba wai ina auditing bane akan abubuwan da aka yi, amma ya kamata inzo infara dan ya zama abun da nike yi kullum don inna kafa nawa kamfanin ya kasance cewan akwai what do I mean check and balances don a sanya abubuwa ke shiga na fita kada a zo a yi ta tufka cikin duhu.

In sha Allahu kuwa, wa akwai ɗan Adam da wa ya kalla ni, inuwarsa kuwa gaskiya to in akwai gaskiya, shi mutum ne daban. Saboda ko da faɗan ka sanyan da ka ce ba, yana ba ka wani irin nishaɗi in ka ga inuwarka. Ni na tabbatar da wannan saboda ina jin shi inda kalli inuwana.

A'a, aini in mutun ya faɗamin abin sirri. Ina ma ko ƙari ka in ma ji shi sosai don kar inje in faɗa ma wani. So gaskiya inda zan faɗa da kai na, ina ajiye sirri sosai. Amma dai ban sani wasu za su ce ba, amma dai in ka tambaye ni akan kai na, gaskiya na iya ajiye sirri. Don abun farko ma ban ma ji me ka faɗa ba sosai.

Gaskiya, in faɗin ina son duka ƴaƴan itatuwa amma indai ka tambayeni wanne ne zan zaɓa dan dole abarba ne. Dan gaskiya yafimin daɗi shi matsalar shi kawai in ka gama sha in ka zo ka sha ruwa ne za ka ji tesdin ruwan yaɗan canza, yaɗan maka bauri a baki. Matsalar shi kawai kenan amma in ba haka ba itace ne mai daɗi sosai shi abarba.

Eh to, gaskiya ba na ci abinci da hannu ban ma iya sosai ba, amma in ta kama zamu ci. Na fi son ci da cokali saboda abunda na saba da shi kenan tin ina karami amma bai mun iya ci da hannun ma, ai lafiya laune duka.

Eh to tun da ni ba ɗan karambani bane, se na tabbatar na san abun da ake son in jagoranta a kai, sannan na iya shi sosai kafin in yi jagoranta. Amma in ban iya ba, zan ce a nemi wani. Amma in ina jagorantar mutane ne, ina son kowa ya koyi umarnin da na ke faɗa stawo da kafa. Saboda kafin in ɗau jagoranta, na tabbatar abin da za a yi, na iya shi sosai. Na san kuma in aka bi yanda na ce a yi, za a samu abin da ake nema da gaggawa.

Eh, to tunda ni freelancer ne. Ba wai akwai wani, community bane na freelancers, da za a ce sai ka ja kati kafin ka iya yin aiki. To, kowa cin gashin kanshi kawai ya ke yi. Customers da ka samu, su za ka ma aiki. In ka musu aiki mai kyau, sai su dawo. In kuma ba su ji daɗin aikin ka ba, sai su nemi wani. Shi yasa muke ƙoƙarin muy aiki da zai sa customers, su cigaba da dawowa kullum. Amma un akwai inda ake, yankan kati na freelancers zanyi ƙoƙari in je in yi, saboda in samu, in shiga committee, na mutane iri na wa inda suke aikin freelancing.

Tu ai ƙulli abu ne da yara tun suna ƙanana suke fara koya Ira su ƙulla leɗa da sauransu, anyi aikisu su ɗauko abu. To kaga kowa ya kamata a ci ya iya ƙulla abubuwa. Lokacin da ka girma yarigade ya bi jiki, su ka saba already amma uwanan ƙulli ne daban. To gaskiya ba san wanne kuke magana a kai ba amma indai ƙulli ne na iya.

Gaskiya sai ya kama a ciye kunna ita ce. In dai bai kama ba, ba wai ana amfani da shi ba ne dan ba wai ya fi sauƙi ba ne. Kawai dai ya fi arha ne. In kana neman sauƙi ka neman gas, gas cooka kenan ba shi ya fi sauƙin amfani sannan ya fi sauri.